Wanne irin burodi kake fi so? Eh ni burodin da nake fi so gaskiya na fi son burodin da ya zamana cewa anyi shi da fulawa. Kuma bacin anyi shi da fulawa ya zamana cewa an sa mai kwakwa. Saboda ai burodi kala kala ne. Idan kawai aka ce wanne burodi ka fi so to ai dole za ka yi bayanin wanne burodin ne, da me da me ake haɗa shi. Yanzu ni gidan burodin da yake ƙofar gidanmu, gidan burodi ne wanda suke yin burodi da fulawa mai kyau. Fulawarsu tana da kyau sosai wacce suke amfani wurin yin burodi. Sannan suna samun kwakwa, ba wai kwakwa wacce ta lalace ba. Saboda wasu idan za su yi burodi sukan samu kwakwar da ta lalace ne sai su yi amfani da ita wurin yin burodi. Amma ni gidan burodin da yake ƙofar gidanmu gaskiya su kwakwa suke siya mai kyau wacce suke haɗawa su yi burodi mai daɗi. Shi ya sa ma ni kam nake jin daɗin burodinsu. Sannan suna samun yis su saka a cikin burodin nan. Bacin yis akwai ragowar abubuwa da suke sawa. Za ka ga wannan burodin fa har siga suke sa mai. Bacin sun sa mai siga kuma suna zuwa su sa mai bota a ciki. Kai wannan burodin fa yana da daɗi sosai. Shi ya sa ma ni duk wani burodi in dai ba burodin ƙofar gidanmu din nan ba gaskiya bana siyan wani burodi. Saboda burodinsu akwai inganci, ga laushi, ga daɗi, ga ƙamshi. Kuma har wani abu suke sawa da ake kira da suna flebo. Idan suka sa shi za ka ga burodin wani ya yi kalan fari, wani ya yi kalan ja, wani ya yi kalan shuɗi. Haka dai suke bi suna sa wannan abun da suke kira da suna flebo mu kuma da Hausa muna ce mai abun da yake canza kala. Sai su sa shi a cikin wannan burodi domin burodin ya yi daɗi. Nikan gaskiya ina son burodi. Ai ni na fi son burodin fulawa. Ai in dai burodi na fulawa ne kai kanka in kana ci za ka ji banbanci. Amma sai ka ga wasu sun zo suna yin burodin alkama. Kai wasu ma fa saboda tsabagen iya burodi fa sai kaga sun je wai suna yin burodin wai, wai burodin gari. Kawai sai mutum ya je ya samu garin dawa ko garin wani abu sai ya ce zai haɗa burodi da shi. Ko kuma ya je ya gauraya a cikin fulawa wai saboda yana so burodin shi ya ƙara yawa. Mu kan gaskiya gidan burodin ƙofar gidanmu ba sa wannan abu. Saboda gidan burodi ne wanda suke so jama'a su ringa siya. Ka ga ko duk gidan burodin da kake so jama'a su ringa siya a ji daɗin shi to bai kamata ka yi ha'inci ba. Kai gidan burodin ƙofar gidanmu fa hatta kai ta kawo saboda tsabagen iya burodinsu har sukan fitar da burodi tun daga garinmu tun da ai ni ɗan Kano ne a Kano ma ina Madobi. To sukan iya fitar da burodi irin local government din da suke kusa da mu kamar daga Madobi su kai burodinsu, Karaye su kai burodinsu, Bebeji su kai burodinsu, Kabo. Saboda tsabagen daɗin burodin nan. Shi ya sa ni ma nake son burodinsu. Kai har ta kai ta kawo fa sukan iya ɗaukan burodinsu fa tun daga Kano su kawo shi Kaduna. Kuma in suka kawo shi saboda tsabagen daɗin burodin nan wanda na fi so za ka ga mutane suna ta rububin siya. Kai har ta kai ta kawo duk lokacin da zanyi tafiya na je unguwa daga Kano zan je Kaduna, daga Kano zan je Jigawa sai dai kaji 'yan uwa na suna cewa "don Allah ka taho mun da wannan burodin da ka fi so. Ai mun san burodin da ka fi so in dai kai ne ka fi son burodi to wannan burodin mai daɗi ne." Saboda yardar da suka yi da ni sun san na san burodi kuma ina son burodi mai daɗi. Kuma wannan gidan burodin na ƙofar gidanmu sun san basa burodin wasa. Sai kaji sun ce "Ni dai na fi son na ƙofar gidanku saboda na san kai ka san burodi kuma burodin da kake ci mai daɗi ne. Wanda ka kawo mana kwanaki ma ai mai daɗi ne." To ganin haka ne ya sa na je gidan burodin na gaya musu cewa to kun ga burodinku akwai daɗi kuma mutane suna jin daɗin burodinku. Don haka ku yi ƙoƙari ku cigaba da yin burodi mai daɗi. Ba wai saboda kun ga mutane suna son burodinku ba ko saboda kun ga ina son burodinku ba ku ce za ku ringa yin burodi mara kyau ko ku ringa cutar mutane. Sannan na ce tun da ya zamana cewa ina son burodinku kuma ko da yaushe ina siyan burodinku. To don haka a matsayina na wanda nake yawan siya ya kamata a ce in na zo siyan burodin da na fi so tun da ai ni na fi son shi to ya kamata a ringa rage min kuɗi. Kuma dalilin son da nake wa wannan burodin ne ya sa idan zan je unguwa nake taho wa da yan uwa na wannan burodin. Don haka ya kamata a ringa rage min kuɗi. Sai suka ce "to ai shi ke nan. Ka ga dai gidan burodin nan mai daɗi ba namu ba ne amma za mu gaya wa wanda ya buɗe wannan gidan burodin mai daɗi sai mu ji abin da zai ce." Sai suka gaya mai. Sai mai gidan burodin ya ce "Ai in dai haka ne duk mutumin da ya zamana cewa yana jin daɗin burodinku kuma ya zabi burodinku a matsayin burodin da ya fi so, har yakan iya siya ya kai wa mutane to ya kamata a rage mai." Na ce "Aiko na ji daɗin wannan burodin naku"

Kana kwana a gado ko ƙasa? Kai ni ina kwana a gado ne gaskiya bana kwana a ƙasa. Ya za a yi in ringa kwana a ƙasa? Kwana a ƙasa kuma sai ka ce wani ɗan ƙauye? Ai a ƙauye ne ake kwana a ƙasa. Amma ni da nake birni me zai haɗani da kwana a ƙasa? Ai sai dai, sai dai a kan gado. Nikan gaskiya a gado nake kwana. Amma fa ba nace duk masu kwana a ƙasa ba ba su san abin da suke ba. Saboda ai rayuwa kowa da yanda Allah ya ajiye shi. Wani yana da dama da zai sai gado ya kwana, wani ƙasa yake da shi inda zai kwana akai. Don haka ni gaskiya ina kwana a gado. Dalilin de yasa nake son in kwana a gado shine duk lokacin da na kwana a ƙasa jikina yakan yi ciwo. Don haka nikam na fi son kwana a gado. Kuma gadan ma da na fi so, na fi son in samu gadon da ake kira da suna family, family bed suke ce mai. Wannan gadan shi na fijin daɗi. A kanshi nake bacci sosai. Nikan gaskiya na fi son wannan gadan. Saboda wannan gadan ai akwai daɗin kwanciya. Amma ni ba kowanna gado nake kwanciya akai ba. Sai gadan da na zaba naga yayi muni shi nake ɗauka na kwanta.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, gaskiya ni bana son gurare masu hayaniya. Saboda in aka ce wurin da yake da hayaniya, wuri ne wanda za a ringa damunka da surutu. Kuma duk abin da aka ce za a dameka da surutu, to ai ya zama ba ai aiki da ilimi ba ke nan. Don haka, gaskiya ni bana son guri mai hayaniya. Idan fa aka ce hayaniya fa, shi ne a zo ai ta ihu, ko ka ringa jin ƙarar inji, ko jannareto, ko abin da yai kama da haka. To ni a matsayina na wanda yayi karatu, kuma nake so in zauna a ringa research, ina fahimtar abubuwa, ya za'a yi in so gurin da yake da surutu, ko gurin da yake da hayaniya? Gaskiya ni kam bana son gurin da yake da hayaniya. Na fi so inji ni gurin da yake shiru, ba tare da kowa ba. Kamai yanzu misali, ko a yanzun da, inda nake, ai babu hayaniya. Ina zaune ne a ofis ni kaɗai, ina tunanin abin da ya kamata na yi, sannan ina yin wannan aikin naku. Don haka, a kan me zan je in zaɓi gurin hayaniya? Gaskiya ni kam bana son hayaniya. Kuma ni a matsayina na wanda ya yi karatu a bangaren lafiya, ai na san illah-hayaniya. Saboda ai hayaniya takan iya lalata ma kunne. Hayaniya takan iya ja ma bacin kunnenka ya lalace, to in ka zama ba ka ji, dul lokacin da ka zo kana tafiya, to ai wani abin hawa zai iya bige ka. Saboda me? Ba ka jin magana. Don haka gaskiya ni kam bana son gurin hayaniya. Gurin hayaniya ai bai yi kwata-kwata a rayuwa. A kan me zan so gurin hayaniya? Kawai kaje ka ringa jin hayaniya, ai zai iya ɓata ma kunne. Ni na fi son wurin da yake shiru, ba gurare masu hayaniya ba. Du wuraren da nasan suna da hayaniya, ni ba ma na zuwa. Yanzu misali, guraren da yake da hayaniya, zamu iya ba da misalin kasuwa. Kasuwa wuri ne da yake da hayaniya sosai. Shi ya sa ni kwata-kwata, bana son zuwa kasuwa. Idan ka gan ni na je kasuwa, to gaskiya abu ne wanda ya zama dole ko wani dalili. Amma in ba da dalili ba, hakan nan in tafi kasuwa, gaskiya bana zuwa kasuwa. Saboda ai kasuwa akwai hayaniya. Haka zalika, wani wurin da yake da hayaniya, zamu iya bada misali da gidan kallon ƙwallon ƙafa. Ni mutum ne mai son ƙallon ƙwallon ƙafa, amma fa bana son hayaniya. Du wurin da nasan in naje za'a yi hayaniya, bana zuwa. Kuma gidan kallon ƙwallon ƙafa, guri ne wanda yake da hayaniya sosai. Shi ya sa bana zuwa. Na gwammace na sai TV, na zo na kunna ta a gida na, na yi kallo na, ba tare da hayaniya ba. To a kan me zan je in shiga cikin hayaniya? Ai dum mutumin da kaga yana zama a cikin hayaniya, to gaskiya bai san abin da yake ba. Kuma bacin bai san abin da yake ba. Bai da aikin yi ne ma. In kana da aikin yin ka, me zai kai ka gurin da yake da hayaniya? Kai wai kaje ka zauna ka ringa hayaniya? To ai rashin aikin yi ma ke nan. Kawai ka zauna kana haya-haya ko kace nace- nace, A'a, ni bana son wannan. Ni bana son wurare masu hayaniya. To shi ya sa ma fa, ko titi da nake bi, duk titin da nasan manyan motoci suna bi, saboda ai wuri ne na hayaniya, ni kam gaskiya bana bi. Na fi son na bi titin da zai zamani cewa ba mutane. Titin da babu hayaniya komai, na fi so na bi wannan titin. Amma in ya zamani cewa titi na san akwai hayaniya, kuma na san hayaniyan nan za ta iya taɓa ni, gaskiya bana bi. Ni bana son wurin hayaniya. Na fi son wurin da yake shiru sosai. Wurin da babu wanda zai takurama. Ka zauna ka natsu, ka yi abin ka cikin kwanciya hankali. Amma in kaje ka zauna a wurin hayaniya, ai kai kanka ba za ka iya yin abin da ya kamata ba. Za ka ringa jin ma ba daɗi. Saboda me? Ka je ka shiga wurin hayaniya. Ni kam na fi son zauna wurin da babu hayaniya. Ni ne kaɗai shiru. Shi ya sa in nazo ofis, bana bari mutane ma su zo su zauna mun a ofis. Bari su zo su ringe mun hayaniya. Saboda ai ni mutum ne wanda baya son hayaniya. To tun da bana son hayaniya, ya za'a yi in bari ofis ɗina ya koma wurin hayaniya? Hakanan mutane su zo su ringai mun surutu, su hana ni uzurin gabana. Kuma su iya ja mun kunne na ya lalace. Gaskiya ni kam bana son hayaniya. Ni na fi son gurin da zai zamana shiru, ba tare da kowa ya takura muni ba. Na fi so in ji ni shiru, shi ya sa ma lokuta da dama, ko da ban je ofis ba. Idan bana son hayaniya, nakan fita daga gidan mu, da ɗauki mota ta, na tafi can gurin uzuri na. Sai na je na samu inda yake da shukokin bishiyu. Wurin da na san shiru ne ba tare da kowa ya kula ni ba. Sai na je na zauna a wannan wurin, Nini kaɗai kasan bishiyu. Gurin da babu hayaniya. In zauna, in yi karatu, in ci abinci, in yi nishaɗi. Ba tare da kowa ya takura mun ba. Kai lokuta da dama fa, nakan iya fita na je wurin da yake shiru, kawai saboda na yi rikodin ɗin wannan abun. Meye dalili? Saboda ai an ce ba'a son wurin da yake da hayaniya. Saboda idan wuri da hayaniya, to su wanda muke wannan rikodin ɗin da za su yi aiki da shi,

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Kai gaskiya ne babban nasaran da na samu a aiki ai yana da yawa. Saboda ai in aka ce aiki shine taya ma ka samu aikin. Ni fa ta yanda na samu aiki shine kowa ya san idan kana jami'a, idan ka je level three akwai wani abu da ake kira da suna Sawes inda za a tura ka ka je kamfani ko wata ma'aikata ka je ka ɗan yi aiki na wata shida ka koyi aiki. To ni fa daga zuwa wannan koyon aikin ne saboda ƙoƙari na da ɗage wa ta da kuma addu'a shike nan baacin na gama wannan wata shida sai ma'aikatan nan suka ce to ai wannan yaron yana da ƙoƙari don haka ya kamata mu jan yoshi mu bashi aiki. To ka ga wannan ai babban nasara ce na samu. Tun da ai tasirin wannan ɗan aikin da na zo na yi na wata shida shine dalilin da ya sa na samu aiki wanda yake na dindindin ba aiki na wutan gadi ba. Ka ga ko wannan ai babban nasara ce. Kuma baacin haka daga zuwa na ba na fara aikin nan saboda iya aikin da na yi kowa yau sai ka ga yana nemana. Kowa yazo sai ya ce ina nura ina nura da manyan ma'aikata na wurin da ƙananu kowa yana girmama ni. To ka ga wannan ai babban nasara ce a gurin aiki. Gaskiya ne kam na samu babban nasara. Kuma duk sorin da na samu a gurin aiki ai suna da yawa. Ɗaya daga cikin nasarar da na samu a gurin aiki wacce ba zan iya manta da ita ba ita ne lokacin da nazo zan fara aikin nan akwai jarabawa da ake yi. Kuma wannan jarabawar anayi ne saboda a gwada ilimin kowa a gani. To da ne wannan jarabawar ba na fi kowa ce ba. Shikansa shugaban wurin shine dalilin da ya sa muka zama abokai sai yake cewa shi yana mamakin maye aka yarda shi wannan jarabawa haka da yawa. Me dalili? Saboda dalilin shi ya ce sama da shekara uku kenan rabon da a samu wani wanda ya ci irin wannan jarabawa mai make da yawa amma yau ga shi ni nazo na samu wannan. To ka ga wannan ai babban nasara ce. Ko mutun ne wanda sanadin wannan yana ganin girmana da mutunci yana girmama ni. To ka ga wannan ai babban nasara ce. Kai daga cikin nasarorin fa da na samu a gurin aiki fa fara aikin nan nawa ya sa shikansa shugaban ma'aikatan ina ta addu'a ina sare da tsanade shi zan iya fita ƙasa waje domin naje na ci gaba da karatu. To ka ga wannan duka ai nasara ce. Ainihin nasarorin da na samu a gurin aiki ai suna da yawa amma in aka ce min babban nasara sai in ce samun aikin da ne a wurin saboda ai samun aikin da ne shine babban nasara. Saboda yanzu a wannan ƙasattamu ai kowa ya san aiki wahala yake kuma ace ka samu aiki ba a lokal gamman ba ba a state gamman ba ka samu aiki a federal gamman ai kowa ya san ka yi babban nasara a rayuwa. Ni kam wannan shine babban nasaran da ne a rayuwa na gaskiya kuma na gode wa Allah kuma ina rokon Allah ya samo albarka a cikin wannan aikin nawa da alkirin da ke cikin wannan ma'aikata ina addu'a Allah ya sadani da shi. Duk abin da yake na sharri a cikin wannan ma'aikata Allah ya tsare ni. Allah ya tsare ni sharrin mutum, sharrin aljan, sharrin mai sharri duka Allah Ubangiji ya kare ni shine addu'ar da nake yi kullum.

Wanne launin tawada kake amfani da shi? To, ai da farko zan fara bayani akan launin tawada. Da farko, in aka ce launi a Hausa ana nufin kala. Wane kala? Ja ne, kore ne, blue ne, fari ne, maroon ne, ruwan ƙasa ƙasa ne, shuɗi ne ko ma dai wane kala, baƙi ne. Wannan shine abin da ake nufi da launi da Hausa. To a wannan tambayan sai aka ce wanne irin launin tawada kake amfani da shi. To, idan aka ce tawada a Hausa, shine za mu iya cewa abun rubutu. Shi muke kira da suna tawada a yaren mu na Hausa. Don haka, ni launin tawadan da na fi amfani da shi shine green. Saboda ai kowa ya san biro da ake rubutu da shi girin ne. Don haka, kuma ni tun da ina rubutu da biro, to ai ka ga ke nan launin tawadan da na fi amfani da shi zai zama green kenan, biro kenan. Amma wannan ba shi ne kaɗai launin da nake iya amfani da shi ba. Nakan iya amfani da ragowar launuka na biruka daban daban. Saboda ai kowa ya san launin tawadar biro ba guda ɗaya yake zuwa ba. Za ka iya samun green, za ka iya samun kore, za ka iya samun shuɗi. Haka ne za kayi ta ganin irin wannan tawada kala kala. Don haka, ni akwai biron da na taɓa siya ko in ce tawada ta rubutu da na taɓa siya wacce take zuwa da kala guda huɗu. Za ka ga akwai ja, akwai green, akwai shuɗiya, akwai yaluwa. Duka kuma ina amfani da su gurin yin rubutu. Amma dai kaman yanda na yi bayani, ni tawadar da na fi amfani da shi launin ta shine launin green. Gaskiya na fi son girin. Ina amfani da girin sosai gurin amfani da rubutu. Amma fa shi kansa da aka ce tawada fa. Bafa kawai iya wannan tawadan ba. Itama tawadan ai kala kala ne. Akwai launin tawadan da idan ba ka fita irin ƙasashen waje ba, ai bara ka samu shi ba. To don haka, irin wannan launin tawada nakan iya biyan kuɗi a tafi daga nan Najeriya a je har ƙasa Nijar domin a siyo mun launin tawada mai kyau. Saboda ai kowane ƙasa akwai irin launin tawadan da suka fi amfani da shi. Kuma kowane ƙasa akwai irin launin tawadan yadda suke sai da shi. Ba wai kuɗi ɗaya ba ne kawai duk ƙasan da ka je a ce launin tawada duk kuɗi ɗaya ne ko wane abu. A'a, kowani ƙasa akwai yanayin launin tawadan su. Ɓacin kowani ƙasa akwai launin tawadan su. Kuma haka gurin siya banbancin kuɗi daban daban ne. Yanzu misali, mu a nan ƙasan mu Najeriya, jihar mu ta Kano. Idan za ka sayi launin tawada wanda yake kore ne, to wannan koren ana sayar da shi naira ɗari ne a Kano kenan. Amma idan ka tafi kaman gari irin su Kaduna ko sama da haka, to za ka samu wannan launin tawadan ana sayar da shi sama da naira ɗari. Saboda dalili? Ai Kano suke zuwa su sara. To tun da sun zo Kano sun sara, to akan me zai sa kuma su sayar da shi kuɗi ɗaya. Ka ga ai ba zai yiwu ba. To shi ya sa za ka ga shi kansa launin tawada ma a iya Najeriya gari zuwa gari kuɗin ya banbanta. Amma idan ka ce za ka siyo launin tawada a ƙasar waje kaman Nijar, na farko dai kuɗin motar da za ka kashe kafin ka je garin da za ka samu launin tawadan da kake so kaman gari Nijar. Ai da nisa. Idan ka ce za ka je a mota, za ka kashe kuɗi sosai. Haka zalika. Idan ka ce kuma za ka je a jirgi, za a kashe kuɗi sosai. Kai idan ma ka ce kai ba za ka iya biyan kuɗi ko ka taka da ƙafan ka, ka je inda za ka samu launin tawadan da ka fi amfani da shi ba ko kake so, to shi kenan. Ai dole ne ka biya kuɗin da za a kawo maka launin tawadan da ka fi amfani da shi. Saboda idan kaga mutun fa ya fi amfani da launin tawada fa yanada dalilin shi fa. Ba hakan nan kawai kowa yake zaɓan launin tawada kawai. A'a, kowa akwai dalilan da yasa yake zaɓan launin tawadan da yake amfani da shi. Wani ya fi son kalan ne, wani daɗin rubutu take mai, wani in ya ga rubutun shi awa yake bashi da nishaɗi. To shi ya sa kowa za ka ga akwai kalan launin tawadan da yake amfani da shi. Amma ni dai duk launin tawadan da nake amfani da shi launi ne mai kyau. Idan ka cire wannan launin da na gama bayani, launi na biyu da na fi amfani da shi shine launin baƙi. Ina son launin baƙi sosai gurin rubutu. Saboda ai launin tawada na baƙi ai abin amfani ne sosai. Shi ya sa ma nake amfani da tawada mai kalan baƙi wurin na yi rubutu yanda ya kamata. Saboda ai baƙin rubutu tun da ai kowa ya sani duk kusan abu rubutun mu littafin mu ai farar takadda ne. To tun da farar takadda ne, wane kala za ka sa launin tawada a jiki domin ya yi kyau? Baƙi ne za ka ɗora shi a kan fari sai ka ga ya yi kyau sosai. Shi ya sa nake amfani da launin tawada mai kalan baƙi gurin yin rubutu a kan takadda tun da ai takadda fara ce. Kai ni far ina son launin.

Kana iya rera waƙa? Eh, ana iya rera waƙa. To, ya za a yi ma a ce ni ban iya rera waƙa ba? Ni fa Bahaushe ne kuma wannan maganan da nake yi da Hausa ne. To ai, kowa ya san a yaren mu na Hausa. Akwai waƙoƙi da tun muna yara kakanni suke koya mana, ko kuma ake yi a unguwa, ko kuma ka samu wani Bahaushe mawaki yana yi. Kai ni fa nakan iya rera waƙa. Idan fa na rera waƙa ma sai kai tunanin kaman ni ma na iya waƙa ne fa. Yanda nake rera waƙa na shine, ni idan zan rera waƙa ba wai kawai ina zama in rera waƙa da ka ba ne. A'a, ina zaunawa in saurari wasu waƙoƙi da aka rera sannan sai ni ma in rera tawa. Yanzu zan fara da waƙar Ɗan kwairo. Akwai wani mawaki da aka yi a Hausa, ya iya rera waƙa. Ana kiransa da suna Ɗan kwairo. Akwai wata waƙa tashi da yake cewa; "Li'i lafiyo ƙorai shi, ani yar kowa ta bi shi." To yana wannan waƙan ne saboda wai ya zo zai wuce sai yaga irin mutane a zazzau ne. Shine irin mutanen nan ne munafukai. Shine sai yake waƙa; "Li'i lafiyo ƙorai shi, ani yar kowa ta bi shi." To shine in ka tafi can cikin waƙan, zakaji yana; Shata mai ganga na gode, yaron mai ganga na gode. Shata mai ganga na gode, yaron mai ganga sun gode. To wannan ita ce waƙar rara? Wanne ita ce waƙar Shata? Amma idan ka zo bangaren siyasa akwai mawaki da ake kira da suna Rarara wanda yakan yi wa mutane waƙoƙi da yawa. Akwai lokacin da ya yi wa, ya rera wa gwamnan jahar Kano waƙa. Wata waƙa wacce yake cewa; Baban Abba Ganduje, Kanawa sai uban Abba. Kabbu uban ka kai Abba. Baban Abba Ganduje, ƙyale maƙaƙke ya sha taba. Baban Abba Ganduje, kaube uban ka kai Abba. Baban Abba Ganduje, ƙyale maƙake ya sha taba. Baban Abba Ganduje. To haka wannan mawaki Rara kenan ya rera wa Ganduje waƙa. Haka zalika shi dai wannan mawakin Rarara, ya zo shi ya rera wata mata waƙa wacce ake kira da suna Sanata Baraka. Lokacin da yake rera wannan waƙa shine yake cewa; Sanata Baraka ina kike ne in ga yi da ke? Ka ji manyan mata ai PDP ta kuce. Kece kika sa in rera waƙan nan ta kwankwaso. Tsoro babu wurin ki, shiya sa ni nake faɗa. Sanata Baraka amar masaƙa ta nan tafe. To mun tafi kenan wannan waƙar, kina tafe. PDP ta muce kowa ya sallama. Kyawun tafiya dawowa, Kwankwaso dawo. Jama'ar mu mutan Kano mun kane mu gaskiya. Rabi'u Musa Kwankwaso dawo, dawo. Rabi'u Musa Kwankwaso dawo, dawo. Ka ke gudun sa gudu mazan fa ma Kwankwaso. Inji sha sassaƙa da kai Rabi'u Kwankwaso. Hanya kin zarce shekara Rabi'u Kwankwaso. Gugan ƙarfe garna kaki Rabi'u Kwankwaso. Taɓa shi kaɗai yazo da gayya Kwankwaso. Dokin nasara dokin ƙarfe sai Kwankwaso. Saki linzamun ka mai nasara Kwankwaso. Mun yarda Kanawa a Kano sai maɗalla. Kyawun tafiya dawo, Kwankwaso dawo. Jama'ar mu matan Kano mun gane mun gaskiya. Rabi'u Musa Kwankwaso dawo, dawo. Rabi'u Musa Kwankwaso dawo, dawo. To haka wannan mawaki ya rera wannan waƙa. Haka zalika shi de wannan mawaki ya zo ya rera wa wanda ake kira da suna Baba Buhari waƙa. Yace; Baba Buhari ya ci zaɓe, mai tsintsinya na zaɓa. Tungwal uwar ɗaka kaɗi yesu 'yan barandan. To bayan nagama sauraren wannan wakokin gabaki daya, sai nima nazo na rairawa shugaban kasarmu waƙa Bahari kenan, nace sannu da sauka baba Buhari Farin tsoho ya sauka da kwari, sannu da sauka baba Buhari farin tsoho ya sauka da kwari Allah yaji kanka da rahama Baba Buhari, Allah yagafarta ma Allah ya saka huta, Allah ya gafarta ma. Allah ya saka huta. Sannu da sauka baba Buhari, Allah yagafarta ma Allah ya saka huta.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Eh, yadda nake sasanta rikici a aiki gaskiya, inda ahali na ɗan adam bai kamata saboda rikici ya faru tsakanin wani da wani ba. Kawai kace zaka yanke hukunci ba, a'a, ni ma bana irin wannan ɗabi'a. Duk lokacin da nazo zan sasanta rikici a gurin aiki, nakan kira abokan aikina gaba ɗaya nace to kowa yazo a zauna gaba ɗaya. Idan muka zo muka zauna sai in samu ruwa na sha, in bi kowa a raba a bashi. Saboda a yanzu da aka ce rikici a gurin aiki, ana nufin an samu matsala ne a gurin aiki. Ko wasu sun yi faɗa ko wasu sun ware da irin makamancin haka dai ace an samu faɗa ne a tsakani. To, nakan kira mutane gaba ɗaya domin a zauna ayi sasanci. Kuma idan na zo zan ce kowa ya samu guri ya zauna. Saboda ai mu a addinin musulunci an gaya mana cewa duk lokacin da ake faɗa a tsaye, to idan ana so a samu matsala, a zauna. Idan kuma kana zaune ne ake faɗa, to sai kaɗai kishin gida ka ka kwanta saboda ka samu sauƙin zuciya. To don haka ni ma sai nayi amfani da wannan dama. Duk lokacin da ake faɗa ko aka samu wani rikici a tsakanin ƴan uwana na aiki, in zan yi sasanci to nakan kira su ne su zo sai in ce kowa ya zauna. Idan kowa ya zauna sai in ce to rikici ne ya faru a gurin aikin nan. Da wanda ya sani da wanda bai sani ba zan maimaita abin da ya faru. Sai in ce tsakanin wane da wane ne aka samu matsala. Rikici ya faru a tsakaninsu a gurin aiki. Don haka yanzu ku ku zama alƙalai saboda bazai yiwu saboda ni ina so in sasanta rikici a gurin aiki ba. Kawai sai in ce zan yanke hukunci ko abin da ya kama da haka, a'a. Sai in ce to yanzu ku abokan aikinmu ku saurara gaba ɗayan ku. Dukansu kowa zai yi bayanin abin da ya faru. Sai in samu wanda suke wannan rikicin in ce wane ka tashi a gaban mutane, gani, ga ka, ga kuma wanda kuka yi rikici da shi ko waɗanda kuka yi rikici da shi idan sama da mutum ɗaya ne. Don haka ka yi bayanin abin da ya faru sai ya fara bayani. Ai tsakanina da wane, mai bi nace bana abu kaza ne ya hana ni ko nace miƙon abu kaza zan yi aiki ya hana ni. Zani ka yi mana bayani me abin da ya haɗa ku. Idan ka gama sai in ƙara tambaya abokin rikincinka, sai in ce wane kun yi rikici da kai da wane. Kuma duka abin da ya faɗa ka ji abin da ya faɗa. Don haka kai me ya haɗa ku. Idan shima ya gama bayaninsa saboda ai a adalci duk lokacin da za ka yi sasanci infa aka ce sasanci magana ne na an samu rikici tsakanin wane da wane, to kana so ka gyara wannan rikicin ka sai tashi kowa a daina wannan rikici. To ka ga kenan adalci za ka yi. Ana cewa sasanci ana nufin adalci ne. Za ka yi adalci a tsakanin waɗanda suka samu wannan rikici a tsakaninsu. Don haka sai nace to wane kaima ka tashi ka yi bayanin abin da ya faru tsakanin ka da ɗan uwanka. Idan kowa ya gama, ko kuma ya kasance rukunan mutane ne aka samu wannan rikicin tsakanin mai biyu ace wannan, waɗannan rindinan mutanen da waɗannan rindinan mutanen aka samu. Sai in ce to kun ga rikici ya faru tsakanin su wane da su wane. Don haka ku ɓangaren su wane ku bani wakili wanda zai tashi yanzu a gaban mutane ya yi bayanin abin da ya faru. Kuma ɓangaren su wane ku bani wakili wanda zai yi bayanin duka rikici abin da ya faru a wannan guri. Idan suka tashi kowa ya gama bayani sai in ce to ku gaba ɗayan ku mutanen abokan aikinmu gaba ɗaya kun ji rikicin da ya faru a tsakanin su wane da wane a gurin aiki. Don haka sai mu tsaya mu yi duba wa yake da laifi. Idan a ciki muka gane mai laifi sai mu ce to wane ka ga kai ne ba ka da gaskiya. Bai kamata ka so ka haɗa rikici ba sai mu ce ka ba wancan haƙuri. Sai ya bashi haƙuri. Idan kuma dukkansu muka, muka fahimci cewa a wannan sasanci da muka zo yi kowa yana da laifi saboda akan iya samun rikici. Wani ka ga laifin wani ne ko wasu ko kuma akan iya samun rikici ka gama ai idan mutum biyu ne suke rikici sai kaga kowa yana da laifin. Ba wai mutum ɗaya bane mai laifi. Haka zalika idan rindina ce ko ƙungiya ta mutane suke faɗa ko suka samu rikici a tsakaninsu a gurin aiki sai kaga to ai kowa yana da laifi. To idan irin wannan ne na cewa wani mutum ɗaya yake da laifi ɗaya baya da laifi sai in ce to wane kai ne mai laifi ka ba wane haƙuri. Idan kuma rindina da suke da laifi sun ce to su wane rindinaku ko ƙungiyarku ku ne ba ku da gaskiya ku ba wane haƙuri. Idan kuma dukkansu ba su da gaskiya, kowa yana da laifi sai sun ce to kun ga bai kamata muna gurin aiki tare kuma ku ringa faɗa tare ba. Bai kamata ba. Ku kuna da laifi kuma kuna da laifi. Don haka ku ku ba waɗannan haƙuri su masu ba ku haƙuri ko kuma kai ka ba shi haƙuri shi baya ba ka haƙuri. Wannan shine yanda nake sasancin rikici.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh, ina tara tsabar kuɗi. Ai idan aka ce kuɗi a yaren mu na Hausa, shine abin da ake amfani da shi wurin siye siye ko abin da za ka yi amfani da shi wurin ka bayar a ba ka wani abu. Wannan shine kuɗi. Idan kuma aka ce tsabar, abin da yake gashi kana ganin shi ina gani. To a wannan tambaya, wai shi aka tambaye ni, "wai kana tara tsabar kuɗi?" shine a tambayan ana nufin, "wai shin kana tara kuɗaɗe a hannun ka masu yawa? Kuɗaɗen da ba ka kai su banki ba kenan. Kuɗaɗe ka tara su a hannun ka, ka ajiye a gida?" Eh, ina tara tsabar kuɗi. Saboda idan na ce duk kuɗin da nake samu zan ringa kai su banki, to lokacin da wani kunzuri na ya taso, taya zan yi ke nan? Dole sai na je banki na ciro su? A'a, ba zai yiwu ba. Shi yasa nake tara tsabar kuɗi. Saboda ai tara tsabar kuɗi ma ai hikima ne. Ai mutum mai hikima da wayo da hankali, mai dabara shine ya san darajan ma tara tsabar kuɗi. Idan ka ce ba za ka tara tsabar kuɗi ba, to ai ka samu matsala, ka ce duk kuɗin da ka samu sai dai ka kai su banki? Ina, ai ba zai yiwu ba. Ai ni ina tara tsabar kuɗi. Ya za a yi ma? Ai ba zai yiwu ba. Shi ya sa ma nake tara tsabar kuɗi. Idan na ce ban tara tsabar kuɗi ba, to me nake yi kenan? Ayya! Ai ni ina tara tsabar kuɗi. Tara tsabar kuɗi ai shine abun yi. Don ba ka ce ka tara tsabar kuɗi, shine ka tara kuɗaɗe masu yawa fa. Wanda za ka iya sayan duk abin da kake so a lokacin da kake so. Ni yanzu misali, ina tara tsabar kuɗi ne saboda ai ni ɗan kasuwa ne. Ina so in ringa siyo kaya. Kuma bacin siyo kaya, na kan shiga ƙauye in saro kaya ko kuma in je in ce zan sayi fili ko gona. To yanzu idan na shiga ƙauye, na ce na zo in sayi gona ko na zo sayan tattasai ko tumaturi ko albasa, idan na ce kuɗina suna banki, za su ɓaki kayansu su ba ni ne? Ba za su dauki kayansu su ba ni ba. Su da yawansu ma ba su san menene banki ba. To tunda ba su san menene banki ba, taya zan ce wani ga tsabar-- taya zan ce kuɗina suna banki? Shi ya sa nake ajiye tsabar kuɗi. Saboda idan na je siyayya a ƙauye, inda basa amfani da banki, in ciro tsabar kuɗin nan in ba su kayansu, su ƙirga, su bani abin da na je sara, tattasai ne, tumaturi ne, albasa ne, rake ne ko shinkafa ne ko ma dai me na je sara, ba su tsabar kuɗin nan su ganta ra'ayil aini. Su taba kuɗin nan a hannun su, sannan su bani kayana in tafi. Saboda ai shi ɗan ƙauye in ka je wurinsa siyayya, ka ce ba ka na tsabar kuɗi, ba zai ma kukaka ba saboda shi bai ma san banki ba. To tun da bai san banki ba, in ma ya san banki baya amfani da banki. To tun da ya zama na cewa baya amfani da banki, to a kan me zan ce kuma sai na ba shi kuɗi ta banki? Shi ya sa nake amfani da tsabar kuɗi. In ɗauki tsabar kuɗi, in ba shi, in yi siyayya. Kuma ajiye tsabar kuɗi ai yana da amfani. Idan kana da yara a gidan ka, za su tafi makaranta, kullum sai ka ce sai ka je ka ciro kuɗi a banki za ka ba su kuɗin tara? Ka ga ba zai yiwu ba. Amma in ka ajiye tsabar kuɗi, za ka ɗauka a cikin wannan tsabar kuɗin ka ba su, su tafi makaranta. Kai shi fa ajiye tsabar kuɗin da kake gani fa yana da matuƙar amfani. Mutum zai iya zuwa gidan ka baƙonta. To mutum ya zo gidan ka baƙonta, kana so ka ɗan ba shi ɗan kuɗin da zai kashe. To sai ka ce sai ka je banki ka ciro kuɗi? A'a, wannan tsabar kuɗin da ka ajiye a gidan ka, shi za ka ɗauka ka bashi ya samu kaɗan bashi a wanda za ka bashi ya tafi yansa. Shi ya sa nake ajiye tsabar kuɗi. Kai ajiye tsabar kuɗi ma fa, yadda da kai ne fa. Yanzu in ka je ka ga kuɗin ka banki, baka ajiye tsabar kuɗi ba, lokacin da ka je ba network a banki, ya za ka yi ke nan? Sai dai ka haƙura da amfani da kuɗin. Ko kuma muda yanzu da muke anan, akwai lokutan da za ka je banki sai a ce ma wai babu kuɗi a banki. To ka ga idan ka ajiye tsabar kuɗin ka fa, ka ga ai ba zai yiwu ma ka je wai banki ka ce wai an ce ma babu kuɗi ba. To shi yasa ka zauna ka tara tsabar kuɗi ai abu ne mai kyau. Amma in ba ka tara tsabar kuɗi ba, kullum a ce sai dai ka je banki ka ce a ba ka kuɗi, ai ba zai yiwu ba. Kuma idan ka ce kullum za ka kai kuɗin ka banki, akwai lokutan da za a zo da wucewa da abu kana gani kana so ka siya. Idan ma ka na tsabar kuɗi a tare, ya za ayi ka siya? To shi yasa gaskiya ni kam na kan tara tsabar kuɗi. Ai tara tsabar kuɗi ma yayi. Kai shi ba tsabar kuɗi ma in ka tara su fa, kana kallon su ma daɗi kake ji. Zakaji kana nishaɗi. Kuma duk wanda ya gan ka da tsabar kuɗi, zai ringa girmama ka. Ya san cewa kai ba mutum bane ƙarami, ba zai raina ka ba. Amma idan ba ka na tsabar kuɗi, ai wasu ma raina ka za su yi. Shiyasa zakaji ana cewa a Hausa, ka tara tsabar kuɗi kawai mallam. In kana son girma, tara tsabar kuɗi. Saboda ai tara tsabar kuɗi ai wani abu ne mai kyau. Kuma ko da ka tara tsabar kuɗi, ai za ka yi hidimomi, ka iya taimakon addininka da ma en wanka gabaki ɗaya ka taimakawa al'umma. Amma idan ba ka tara tsabar kuɗi, ai ka samu matsala. Shi yasa ni kam ina tara tsabar kuɗi. Ni ina tara tsabar kuɗi sosai da sosai.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Eh gaskiya ni, duk lokacin da aka ce ga wani sabon fasaha ya fito, to na kan yi ƙoƙari na koyi wannan fasaha. To duk lokacin da ka ji an ce yau ga sabon fasaha ya fito, kuma a matsayin ka na wanda kake rayuwa a wannan zamanin ko kuma kake aiki a wani guri, toh ai ya kamata ka rinƙa sanin sababbin fasaha. Idan ba haka ba, za'a barka a baya. Duk wasu abubuwa da ake yi na cigaban rayuwa ba za ka sani ba. Kuma sannan duk wani abu wanda zai sa ka cigaba a gurin aikin ka, ai ba za ka sani ba. Shi ya sa mani kam, duk wata sabuwar fasaha da ta fito, na kan yi ƙoƙari na koyi wannan fasahan. Ina da hanyoyi da dama wanda nake bi wurin koyan sabuwar fasaha. Saboda duk lokacin da aka ce yau ga fasaha sabuwa ta fito, to na kan zauna na kalli ita wannan fasahan daga ina ta fito. Ɓangaren ƙirƙire-ƙirƙire ne? Ko bangaren lafiya ne? Wannan fasahan ma in na koye ta, miye amfanin ta? Shin za ta sa ni in gyara ma'amala na da abokai na ne? Ko kuma a'a, za ta sa in gyara ma'amala na da iyaye na ne, ko kuma a'a, wannan fasahan za ta taimaka min ne a gurin aiki. To duk lokacin da aka ce yau ga sabuwar fasaha ta fito, na kan zauna na koye ta ne domin na ga ta wanne fanni za ta taimaka mini. Misali, lokacin da aka ce yau ga sabuwar fasaha ta fito ta ɓangaren ƙirƙire-ƙirƙire, na kan je na ɗauki waya na. Ina da browsers a waya na da yawa. Ina amfani da Chrome, ina amfani da Firefox, ina amfani da, da browser dai ga sunan da yawa irin su Mises Browser. Toh na kan shiga wannan browser nawa sai na je na yi search din wannan sabon technology din da ya fito. Sai in gani shin wannan sabuwar fasahan da ta fito, daga wanne ƙasa aka ƙirƙire ta. Ba cin daga wanne ƙasa aka ƙirƙire ta, shin waye ma ya yi ƙirkiri wannan fasahar. Na zauna in karanta in ga wanda ya ƙirkiri wannan fasahar, daga wanne ƙasa wannan fasaha ta fito, me aka ce a cikin sabuwar wannan fasaha, miye amfanin wannan fasaha a su lokacin da suka ƙirkiro wannan sabuwar fasaha sannan ta yaya wannan fasaha za ta zama mai amfani ga al'umma sannan tun da ni ma ai ina cikin al'umma, to ta yaya wannan fasahar za ta zama mai amfani a gareni. Wannan shi ne ta hanya na farko da nake bi domin, domin na koyi wani sabon fasaha da ya fito. In na gama karantawa, ai duk lokacin da aka ce yau ga fasaha ya fito ka karanta to ai ka koya ke nan. To wannan shi ne hanya na farko da nake bi. Idan na ga wannan fasahar, fasaha ne wanda zai sa in cigaba a gurin aikina ko kuma a fasaha ne wanda zai sa in gyara ma'amala na da 'yan uwa na, ko fasaha ne wanda kullum, toh daga nan sai in ƙara tafiya abin da ake kira da suna YouTube. Sai in je in ƙara sacin din wannan fasaha. Saboda a can ne za ka ga bidiyo na yanda ake bayani a kan fasahan. Ba sai lallai wanda ya kawo fasahan ba a'a, za ka samu shi a YouTube. Wasu mutane wanda suka karanta fasahan suka fahimce ta sosai, suna ƙara bidiyo, suna bayani a kan wannan fasahan. Saboda ai shi karatu, kowa akwai yanayin fahimtar sa, kowa akwai yanayin yanda Allah ya yi ƙwaƙwalwan sa. Wani yakan iya ganewa sosai, wani baya iya ganewa sosai. Wani yakan iya koyan sabon fasaha lokacin da ya karanta a takarda, wani kuma sai an mai bayani da baki. To ni saboda ina so in koyi wannan fasahan sosai, zan je in karanta a takarda. Lokacin fa da na karanta wannan sabuwar fasahan domin na koye ta a takarda, na gane me ake nufi a fasahan, na fahimta amma saboda ina so in ƙara gane wannan fasahar, sai in je YouTube, na yi sacin din videos, sai in ringa kallon waɗanda su ke bayani a kan wannan sabon fasahan ko a kan yanda za ka koyi wannan fasahan ko a kan yanda wannan fasahan zai taimaka maka a gurin aikin ka ko kuma a yanayi na rayuwa. Toh haka zan zauna na kalli bidiyoyi na da kyau. Ina fara kallon bidiyo ɗaya, biyu, uku sai in gane wanene wanda ya fi iya bayani a kan wannan fasaha. Sai in ɗauke shi, in zauna, in gama kalla, ya gama bayanin sa saboda ina so in koyi wannan fasaha sabuwa. Wannan shine hanya na biyu da nake bi domin na koyi sabon fasaha. To duk lokacin da aka ce yau ka koyi sabon fasaha, ai in dai ba ka aiki da wannan fasahan, za ka manta ne. To don haka, ba cin na gama karantawa, na je YouTube, na koyi sabuwar fasaha, sai kuma na zo na yi wannan sabuwar fasaha a aikace. Ta yaya nake yinta a aikace. Idan fasaha ce wacce ta shafi gurin aiki, in naje gurin aiki, sai in gwada wannan fasaha. Idan fasaha ce wadda ta shafi al'amurana na gida da 'yan uwa na, sai in ringa jarraba wannan fasahar saboda jarrabawan shine koyon. Duk lokacin da ka koyi sabon fasaha, idan ba ka aiki da shi, ba ka jarrabawa, ai ba za ka koya ba. To haka nake koyan sabon fasaha. Ni wannan shine hanyar da na tsara wa kaina wurin koyan sabon fasaha, kowane iri neh.

Kana fi son hawan matakala ko lifta? Eh gaskiya ni nafi son hawa lifta saboda ai matakala in aka ce matakala a Hausa bene kenan. To kaga hawa bene ai in kana hawa ɗaya, biyu, uku zaka ci tafiya fa. Kaga ai ɓata lokaci ne. To shiyasa gaskiya ni nafi son hawa lifta akan matakala. Dalilan da ya sa bana son hawa bene suna da yawa. Dalili na farko, duk lokacin da kaje kana hawa bene kana taka ne fa daga ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar kai ta tafiya fa haka je na ƙarshe sannan kaje inda zaka je. To idan uzurin sauri ya kama ka, ta ya ra kace zaka hau ta matakala? Ai kafin kaje uzurin ya riga da ya ƙare. Shi ya sa gaskiya bana son matakala. Wannan shine dalili na farko. Dalili na biyu da ya sa bana son hawan matakala shine matakalan nan fa in kaje kana hawa duk lokacin da ƙafarka ta zame ko wani abu fa in ka faɗi za ka ji rauni. Saboda ai matakala ana yin ta ne da siminti da bulo kuma matakala tana da ƙwari sosai. To duk lokacin da ka zame ka faɗi a kai saboda ka iya karya ƙafa-ƙafa. To shi ya sa bana son hawa matakala. Dalili na uku da ya sa bana son matakala shine idan kana da yara, yaran ka ƙafansu ba ta ƙwari ba, ba za su iya hawa kan matakala ba saboda ai yara ne ba su yi ƙwari ba. To yanzu idan kana sama ɗaki ko babarsu tana sama ɗaki suna son zuwa wurinka, ya za su yi? Haka ba za su iya hawa matakala ba. Wannan shine dalilin da ya sa, na uku, wanda ya sa bana son matakala. Dalili na huɗu da ya sa bana son matakala shine ko da ƙafar yaran ka ta yi ƙwari ba idan suka hau kan matakala za su iya faɗuwa saboda ai ƙarfinsu da ƙwalinsu bai kai irin namu na manya ba. Wannan za ka bi ka tattaka ka tafi. Za su iya faɗuwa. Kuma kowa ya sani duk mutumin da ya faɗi a kan matakala sai ta buguwa ne, ta gangaruwa, ta gangaruwa a kan wannan matakala, matakala da akayi. Za ka je ka faffasa kai, ka faffasa jikinka. Haka kenan ai an samu rashin lafiya. To wannan dalilin ne ya sa gaskiya ni bana son hawa matakala. Dalili na na ƙarshe da ya sa bana son hawa matakala shine duk lokacin da ka yi baƙo wanda wannan baƙon yana da girman jiki da nauyi ba zai iya hawa matakala ba. To kaga bai yi amfanin yin ta. Shi ya sa ni nafi so na hawa lifta. Dalilan da ya sa nake so na hawa lifta shi ne ai ita lifta kawai za ka shiga ne ka danna lamba ka ce ta ajiye ka a guri ka sa. To kaga kenan idan ka zo kana uzurin sauri, uzurin da ake bukata ka daga gawa ka zo. Mai yiwuwa kaje ka hau matakala, ta ya ƙwari ka hawan lifta saboda kana dannawa za ta yi sauri ta kai ka inda kake so ka je. Dalili na farko kenan. Dalili na biyu, ai yaran ka ko da ƙananu ne idan suka hau lifta kawai su ka danna lamba za su kai su inda su ke son zuwa amma suka ce za su hau matakala ai faɗuwa za su yi. Dalili na uku da ya sa nake son lifta ai ita lifta in ka shiga kawai za ka je ka yi sama ne ba ruwan ka ko kuma ka yi ƙasa ba ruwan ka da wani hayaniya ba ma wanda yake lokacin da kake tafiya sai dai kawai ka je. To wannan shine dalilin da ya sa gaskiya nake son lifta saboda ai matakala ɓata lokaci ce. Matakala, ta yan hawa matakalan ma ka faɗi kai kanka da kake babba. Wallahi sai ka sha wahala. Bari yaro ƙarami ka ce ya hau matakala ai an samu matsala. Kai taba lifta ma da kake gani tana da banbanci da matakala ba. Matakala ma ai ana samun ta ne a gurin da yake mutanen da suke da ɗan ƙaramin arziki amma duk gurin da yake babban guri ne a duniya. In kaje irin ƙasashe irin su Dubai, irin su Amurka, gasu nan dai da yawa za ka ga duk wani guri mai kyau ai lifta ake sawa. Yanzu misali a ce yau ka gini mai hawa ɗari ko hawa dubu ɗaya sai kace za ka hau matakala ka je? To ai sai ka ƙona kayi namu ba ka je ba. Amma in ka hau lifta cikin ya mintina kaɗan za ka ga wannan liftar ta kai ka inda kake son zuwa. To ya za ka yi ma ka haɗa matakala ma da lifta? Ai ba wanda zai ce ma yafi son hawa matakala a kan lifta sai dai inda bai san lifta ba. Amma in dai ka san lifta me zai haɗa ka ma da wata matakala? Yanzu aka ce kaje ka hau gini da yake da tsaho sosai da matakala ai bana ma ka suma ma. Amma idan lifta ce aka ce gashi nan ka hau duk inda kake son zuwa ai za ka hau ka je. To shi ya sa gaskiya ni kam nafi son lifta akan matakala. Ya zaya ma ka haɗa matakala da lifta? Lifta fa ana samun ta a gurin masu kuɗi ne fa. Duk gurin da babu kuɗi ma ai bana a sa lifta ba. Kuma duk gurin da kaga lifta guri ne wanda yake ana samun wutan nefa sosai ko akwai wuta sanen dindindin saboda ai lifta amfani take da wuta. To kaga idan babu wuta a gurin ma ai lifta ba za ta yi aiki ba. To kaga kuwa ai kowa dai yana so a ce gidansa ko inda yake rayuwa duk lokacin da yake bukata haske ko wutan nefa ko wani abu zai samu to gurin da yake da lifta ai a nan ake samu. Don haka ni nafi son hawan lifta akan hawan matakala. Gaskiya lifta.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh muna amfani da ruwan rijiya amma gaskiya ni ruwan rijiyar gidanmu ba kowane irin amfani muke da shi ba. Ruwan rijiyar gidanmu muna amfani da shi ne wurin yin alala, wurin yin wankin kaya da sauransu. Saboda ai shi ruwan rijiya ba za ka haɗa shi da ruwan famfo ba saboda ruwan rijiya akan iya samun datti. Shi kuma ciki ko wa ya san ba a so a ringa zuba ciki datti. To idan ka ce za ka sha ruwan rijiya, ai za ka iya shan ruwa da ƙasa ko kuma da wasu ƙwayoyin cututtuka a ciki. To shi ya sa gaskiya ne ruwan rijiyar gidanmu amfanin da muke da shi sai dai mai wankin kayan sawa, mai wanke wanke, sai alala ko kuma a yi wankin bayi gida da shi. Amma in dai ba haka ba, mu ruwan rijiyar gidanmu ba ma amfani da shi. Dalilin da ya sa kuma ba mu amfani da ruwan rijiyar gidanmu shine kamar yadda na yi bayani a baya, shi ruwan rijiya za ka iya ɗebo shi da datti ko cututtuka ko kuma a zo ma ana wanke wanke ko wani abu ruwan nan ya ƙara komawa. To yanzu idan wani ya zo yana wanke hannunsa a kusa da rijiya kuma ruwan ya koma cikin rijiya sai ka ce za ka sha, ka ga ƙilifa ya wanke da wani abu fa? To shi ya sa gaskiya ba ma amfani da ruwan rijiyar gidanmu wurin yin wasu abubuwa sai dai waɗannan abubuwan da na lissafa, su kawai muke amfani da shi wurin yin amfani da ruwan rijiyar gidanmu. Amma fa ruwan rijiyar gidanmu in za ka yi wankin kaya yana da daɗin wanki sosai fa saboda ai ruwa ne mai kumfa sosai. Saboda tsabagen kumfan shi har maƙotanmu zuwa suke cewa "don Allah a san mana ruwan rijiyar nan naku zamu yi amfani da shi." Saboda in dai ka yi amfani da ruwan rijiyar gidanmu wurin wanke wanke ko wankin kaya, to ina ba ka labari, omo kama ɗan kaɗan za ka ringa sawa. Ko ya ka sa omo ɗan kaɗan ko sabulu ko ne wani abin kumfa, za ka ga ruwanka gaba ɗaya ya yi kumfa saboda ai ruwa mai kyau ne. Shi ya sa ma muke amfani da wannan ruwan rijiya namu domin yin wanki ko wasu abubuwa. Kai ruwan rijiyar gidanmu fa yana da amfani sosai fa. Tunda duk ruwan rijiyar da za ka iya wanki da shi, ka yi wanka da shi, ka yi har wasu maƙota masu zo su amfana da wannan ruwa saboda tsabagen kyau ruwan nan naku. To ai ruwa ne mai kyau. Don haka da wannan hanya muke bi wurin amfani da ruwan rijiyar gidanmu. Kai ruwan rijiyar gidanmu fa ya kai saboda tsabagen amfanin da ake da shi. Wani lokacin rijiyar nan sai kaga ta yi ƙasa sosai. To idan ta yi ƙasa sosai saboda tsabagen amfani da ruwan rijiyar da ake yi sai a ce "to a ɗan banta ruwa ya ƙara taruwa sai a ƙyale ta, sai ruwa ya ƙara taruwa sai a ci gaba da aiki." Kai saboda fa tsabagen amfani da ake da ruwan rijiya fa na gidanmu fa, sai dai ya zama na cewa maƙotanmu masu zo suka ce "to don Allah ajiya mana ruwan rijiyar gidan nan naku mana saboda ai ruwan rijiyar gidan nan naku yana da daɗin amfani." Kuma in kana amfani da shi wurin wanki yana kumfa ba ka ɓarna omo. Shi ke nan sai muka ce "to babu matsala, in dai ruwan rijiyar gidanmu ne sai a jona muku." Ai ba wani abu bane sai aka jona musu ruwan rijiyar gidanmu. To fa ya zama na cewa kowa a unguwarmu duk wanda yake son zai yi wanki in dai wanki zai yi sai dai ya zo gidan mu ya ce a bashi ruwan rijiyar gidanmu saboda ai ruwan rijiyar gidanmu in ka yi wanki da shi ba a ɓarna omo sosai. Kai ruwan rijiyar gidanmu fa ruwa ne mai kyau fa. Ina ba ka labari. Ai ruwan rijiyar gidanmu in ka ɗebe shi to ko kai sai ka dawo. Duk yadda ka yi amfani da ruwan rijiyar gidanmu sau ɗaya to na rantse sai ka dawo ka ƙara ɗiba saboda ai ruwa ne mai kyau mai amfani. Watanda ruwa ne mai kyau mai amfani kuma muna amfani da ruwan rijiyar gidanmu to dan me ba za mu ba su su amfana ba. Ai an ce duk abin da kake so ma kanka to ka so wa ɗan uwan ka. Yanzu shi ke nan da muna amfani da ruwan rijiyar gidanmu kuma yana da kyau sai muce ba za mu ba ragowar mutane su yi amfani da shi ba? A'a, mukan ba ragowar mutane maƙota da wasu magabaki ɗaya duk wanda ya zo ya ce yana so saboda shi ma ya je ya yi amfani da ruwan rijiyar gidanmu domin mu samu lada. To wannan shine hanyoyin da muke bi wurin amfani da rijiyar gidanmu wurin yin amfani da wannan ruwan. Kuma babanmu ya ce duk wanda ya zo ya ce a bashi ruwan rijiyar gidanmu to gaskiya a bashi saboda ai ruwa na Allah ne ba na ka ba ne. To akan me za ka hana bawan Allah ruwa? To shi ya sa mu ruwan rijiyar gidanmu duk wanda ya zo ya ce yana so gaskiya ana bashi ya je ya yi amfani da shi saboda ai ba a rowar ruwa a matsayinka na musulmi. Musulunci ya hana mu rowar ruwa. Duk wanda ya tambaye ka ruwa, ka ɗauka ka ba shi. To ka ga ke nan ai ruwan rijiya ma ruwa ne yake na Allah. Ai ba za ka hana bawan Allah ba. To shi ya sa ruwan rijiyar gidanmu in dai amfani za ka yi da shi ba mu hana ka. Za mu ba ka ka je ka yi amfani da shi kamar yadda mu ma muke amfani da ruwan rijiyar gidanmu. Saboda ai ruwan rijiyar gidanmu dama an yi shi domin amfani ne. Mu mana amfani da ruwan rijiyar gidanmu kuma mu ba wasu su je su yi amfani da ruwan rijiyar gidanmu.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ina bin ƙa'idojin aikin. To ya za ayi ma kace ba zaka bi ƙa'idojin aiki ba? Ai duk wurin aikin da ka je, ko aka ɗauke ka aiki koma wane irin aiki ne, ai dole akwai ƙa'idojin aiki. To ya zama na cewa dole ka bi wannan ƙa'idoji. To don haka ni ina bin ƙa'idojin aiki. Wurin aikin mu akwai ƙa'ida ta farko da aka ce, dole ka ringa zuwa rana daga Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. Wannan ƙa'ida ce a gurin aikin mu. Kuma ina bin wannan ƙa'idojin. Duka ina zuwa ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis har da Juma'a. Saboda ai shine ƙa'ida aikin mu na farko. Ƙa'ida aikin mu na biyu, sai aka cen to fa wannan Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a da zaka zo, dole ka ringa zuwa ƙarfe takwas. Ƙarfe takwas shine lokacin da ake fara aiki. Don haka, itama wannan ƙa'ida ina ƙoƙarin cika ta in zo gurin aiki da misalin ƙarfe takwas. Kuma haka zalika aka ce idan ka zo ƙarfe takwas, ba wai kawai zaka zo ka zauna bane a office, a'a. Akwai aikace aikace da kowa aka ɗauke su domin wannan aiki. To don haka, ni ma ina yin wannan aikin da aka ɗauke ni domin shi. Ba kawai ina zuwa office bane kawai in zauna in ce bazan yi aiki ba. A'a, an ɗauke ni ne a gurin aikina domin in zo ka ringa yin ayyuka kamar irin su DNA Extraction, kamar irin su PCR, kamar irin su Gel Electrophoresis, quantification. To duka wannan ayyuka dasu aka ɗauke ni. Kuma in na zo su ne aikin da nake yi. Tun da ai ƙa'ida ne na aiki. Haka zalika a cikin ƙa'idojin aikin mu, sai aka ce ba a tashi daga wurin aiki sai da misalin ƙarfe huɗu na yamma. To kuma haka nake, bana tashi daga gurin aiki sai da misalin ƙarfe huɗu na yamma. Saboda shi ne ƙa'ida aikin da aka ɗauke mu. Duka waɗannan ƙa'idoji, duk wacce ka karya a tsarin aiki da aka ɗauka akwai hukunci da za a yi ma. Bayan da za'ai ace an ɗauke ka aiki an ce ka ringa zuwa ƙarfe takwas, sannan kuma ka ce kai ba za ka ringa zuwa ƙarfe takwas ba. Ka ga ke nan, ka karya ƙa'ida aiki. Haka zalika bayan da za ayi ace an ɗauke ka aiki, an ce in ka zo gurin aiki ga aikin da za ka yi kuma sannan ka ce ba za ka yi ba. Ka ga ke nan, ka karya ƙa'ida aiki. Babu yadda za ai idan aka ɗauke ka aiki an ce ma aikin nan ba a tashi sai ƙarfe huɗu da yamma. Sannan ka zo ka tashi lokacin tashi bai yi ba. Ka ga, ka karya ƙa'ida aiki. To ni duka waɗannan ƙa'idojin gaskiya bana karya ba. Na yi iya bakin ƙoƙari na domin ganin cewa ban karya wannan ƙa'ida ba. Saboda ai ƙa'ida ne na aiki. Idan fa ka karya ana da dama da za a yi ma hukunci. Haka zalika a gurin aikin mu akwai ƙa'ida da ta ce idan ba ka da lafiya, ba a ce lallai sai ka zo gurin aiki ba amma ka sanar. Saboda wasu lafiyarsu ƙalau, za su zauna a gida kawai su ce ai su ba su da lafiya ba za su zo gurin aiki ba. To shi yasa aka ce idan ma ba ka da lafiya ka sanar. Imma ka sanar, miye shaidar ka na cewa ba ka da lafiya. Ina katin asibiti, ina wani abu wanda zai sa wannan ƙa'idar da aka sa ta zuwa gurin aiki kai a ranar za a ƙyale ka baka zo ba. To haka dai zalika. Akwai ƙa'idojin aiki da yawa. Kuma nakan yi ƙoƙari duka wannan ƙa'idojin na bi su. Saboda idan na karya ƙa'ida gurin aikina, miye riba ta. Ai ban da wata riba. Don haka nakan yi ƙoƙari na ciccika wasu ƙa'idojin gurin aiki ba tare da na karya ba. Duk wata ƙa'ida da aka sa a gurin aiki nakan yi ƙoƙari na bi ta sau da ƙafa. Saboda ai an ɗauke ni aiki lokacin da aka ɗauke ni sai da aka gaya mun ga ƙa'idojin aikin kuma na karɓa na ce zan yi. To akan me zan ringa karya wa? Ka ga ba daidai ba ne. To shiyasa ma ni bana karya ƙa'idar aiki. Duk wani abu da aka ce wannan ƙa'ida ne na aiki, ina ɗaukar sa da muhimmanci. In basa kulawa kuma in yi iya bakin ƙoƙari na domin ganin na cika wannan ƙa'idar aikin. Saboda ai bazai yiwu ace an ɗauke ka aiki an karanta ma ƙa'ida aiki, ka amsa ka ce ka yarda da wannan ƙa'ida kuma baka ce za ka karya ba. Kai ma ka san ba kai wa kan ka adalce ba. Saboda aikin nan an ɗauke ka ne domin ka yi aiki ba domin ka ringa karya ƙa'ida ba. To shiyasa ni bana yadda da karya wata ƙa'ida ta aiki. Duk ƙa'idar da aka sa nakan bi ta kama da ka wanda ya riga ka zuwa gurin aiki shugaban ka ne, nakan yi ƙoƙari na bi shi ba tare da na ce mai wani abu ba. Haka zalika ga aikina da ya kamata inyi a gurin aiki tun da ƙa'ida ne, shi ma sai na yi. Ni fa bana karya ƙa'ida fa. Duk wani abu da aka ce wannan ƙa'ida ne to ai ya zama doka. In akace ƙa'ida da Hausa doka kenan. To kaga kenan. Duk dokan da aka sa a gurin aiki ni ina ƙoƙarin in bi. Bana karya wata doka indai doka aiki ce. Saboda ai bai kamata ace da ranka, da lafiyarka, da hankalin ka da komai ka ce za ka ringa karya ƙa'ida gurin aiki ba. Ai kai ma ka san bai kamata ba. Kuma in akai maka hukunci akan ka karya ƙa'ida aiki. Ai bai kamata ka ji haushi ba. Saboda ai laifin ka ne. Kai ne ka karya ƙa'ida aiki. Don haka ni bana karya ƙa'ida.

Sau nawa kake amfani da intanet? Eh, ni ina amfani da intanet gaskiya da yawa. Saboda, a wannan zamanin da muke, kowa ya san zamani ne na intanet. To, ni gaskiya, yadda nake amfani da intanet ɗina yana da yawa. Yanda nake amfani da intanet dina, a ƙalla ya kai sau uku ko sau biyar. Da farko, idan na tashi da safe, nakan kunna intanet dina saboda naga message da aka tura mun ko ta WhatsApp ko ta Facebook ko dai ta wani guri. Wannan shine amfanin da nake da intanet na farko. Ina amfani da intanet ɗina karo na biyu, lokacin da na shigo ofis nakan ƙara buɗe intanet ɗina domin naga shin akwai wanda ya tura mun saƙo ko akwai wani abu da nake sanyi. Wannan shine dubata ta biyu. Duba wata ta uku shine duk lokacin da nake aiki nake karatu, naga wani abu wanda ban gane mai ba, sai na buɗe intanet dina domin naɗan yi karatu akan wannan abu. Wannan shi ne yadda nake amfani da intanet ɗina na uku. Yanda nake amfani da intanet ɗina na huɗu, shine bayan na tashi daga wurin aiki na koma gida, na ƙara buɗe intanet ɗina domin na ga ko akwai wanda ya tura mu saƙo sai na duba. Shi ke nan sai in kashe intanet ɗina. Yanda nake amfani da intanet ɗina na biyar shine da daddare idan na zo kwanciya bacci, nakan kunna intanet dina domin naga wani saƙo nake da shi sai kuma in shiga Facebook, naɗan yi chatting da WhatsApp da sauransu.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai. Ai ni mutum ne mai abocin son karatu. Kai, ni fa ina son karatu sosai. To kaga duk mutumin da yake son karatu, ai dole za a so shi da son karanta littattafai. Gaskiya ne kana son karanta littattafai. Yanzu zan lissafi littattafan da na karanta saboda ka tabbatar da cewa ni mutum ne mai son karanta littafi. Na karanta littafin Biology, wanda kowa ya san littafin Biology, littafi ne wanda ya ƙunshi yanayin lafiyar ɗan adam. To na karanta littafin Biology. Haka salika, na karanta littafin Physics. Kowa littafin Physics, kowa ya san littafi ne wanda yake bayani akan al'amura na rayuwa. Haka salika, na karanta littafin Chemistry. Kowa ya san littafin Chemistry. Ai littafi ne wanda yake maka bayani akan wasu, wasu abubuwa, wasu alaƙa da ke faruwa tsakanin ka da wasu abubuwa, mutane ko ba mutane ba. Haka zalika, na karanta littafin koyon Turanci saboda ai littafi ne wanda aka koyi yadda ake karanta Turanci. Haka zalika, na karanta littafin Mathematics. Littafi ne wanda ake koyan lissafi saboda yanzu a rayuwar nan, ai ba zai yiwu ace ka zo na bawa lissafi ba. To yaza ai ka koyi lissafi? Dole sai dai ka karanta littafi. To wannan dalilin ne sani na karanta littafin, littafin da ake koyan lissafi. Saboda yanzu ko kasuwa kake yi, idan ba ka karanta littafi ka koyi lissafi, to yara ya ka yi kasuwa? Ai wani ma zai zo ya cuce ka. Ya ba ka kuɗi ba sai ka yi ba. Tin da ba ka karanta littafi ba, to za ka iya lissafa wa ba, ka ga shi kenan ya cuce ka. Kai ni fa sau da tsawa zan karanta littafi na ma ba. Ba tin na gama har zuwa ne na je na yi digiri a Biochemistry. Na je ina karanta littafin Biochemistry, wanda littattafai ne da yawa, ba wani littafi guda ɗaya ba. Haka na je na karanta littattafan nan. Kai ni fa tsawon aikin karanta littattafan ma fa da na yi ba. Haffa ta kadda na rubuta ba, wacce a Turanci ake ce mata journal, a Hausa kuma ake mata majalla. Haba ita na rubuta ba. Saboda tsawon aikin son karatu na da karanta littattafai. Ai ni mutum ne mai son karanta littattafai saboda idan ba ka karanta littattafai, to yara ka tara ilimi da yawa. Kai ba za ka iya tara ilimi da yawa ba. To wannan dalilin ne ya sa ni ma nake son karanta littattafai saboda ai karanta littattafai abu ne mai amfani. Idan kana karanta littattafai, za ka ƙara ilimi, za ka ƙara gogewa da wayewa a cikin mutane. Shi yasa nake karanta littafi. Kuma in kana karanta littattafai na addini ma, ai su za su sa ka san Ubangijinka. Ka san yadda ake sallah, ka san yadda ake tsarki, ka san yadda ake mu'amala da mutane. Saboda duka wannan littattafan a Musulunci duka akwai su. To wannan dalilin ne sani na karanta littafin, littafin da ake koyan lissafi. Saboda yanzu ko kasuwa kake yi, idan ba ka karanta littafi ka koyi lissafi, to yara ya ka yi kasuwa? Ai wani ma zai zo ya cuce ka. Ya ba ka kuɗi ba sai ka yi ba. To wannan littafi ne wanda in ka karanta shi, ya ƙunshi rayuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam da yadda ake zamantakewa, da yadda za ka bi Ubangiji, da yadda za ka bauta wa Allah, da abin da za ka yi Allah ya so ka, da abin da za ka yi Allah ya ƙi ka. Duka a cikin wannan littafi na Alqur'ani mai girma. Haka salika, akwai rugowan littattafai na addini wanda za ka karanta ka koyi yadda ake mu'amala da mutane, ka koyi addini, ka koyi abin da za ka yi Allah ya so ka, ka koyi abin da za ka yi Allah ya ƙi ka. Duka a cikin littattafai. To ai ma kana matsayin Bahaushe kuma sannan ka ce ba za ka yi karatu ba. Ai ba zai yiwu ba. Dolle ka karanta littattafai. Ko a yaren mu na Hausa, idan mutum ya tashi, ana kai shi makarantar da ake ba shi littattafan da zai koyi karatun Turanci, ya koyi karatun Hausa, ya koyi karatun addini. To don haka, ai mu mutane ne masu karanta littattafai. Duk wani Bahaushe da ka sani, mutum ne mai karanta littattafai. Ba wai kawai yana zama haka bane kara zube, baya karanta littattafai. A'a, mu Hausawa muna karanta littattafai. Kuma a cikinmu, akan samu wasu Hausawan mahasƙan ƙiran mu littattafai a ringa karantawa. Saboda ai rubuta littafi abu ne mai kyau. Idan ka na rubuta littattafai, kai ma kana taimakawa mutane ne domin su yi karatu. Amma in ba ka rubuta littattafai, to ai ka samu matsala. Ko kuma ace kai ba ka rubuta littattafai, kuma kai ba ka karanta littattafai, to me kake yi kenan? To yanzu ba mu sani muɗin mu sani. Idan yau ka ce kai ba ka karanta littattafai, to zama me kake a duniya? Ba za ka karanta littafi wanda Ubangiji ya sauƙar ba? Ba za ka karanta littafi wanda Manzon Allah yayi wasu bayanai wasu mutane suka rawo da cewa ya yi ba? Saboda ka koyi ya Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi rayuwar shi, ya ake rayuwa da mutane, ya za ka zauna da mutane ba tare da ka yi faɗa da mutane ba, ya za ka zauna da mutane lafiya ba, ya za ka yi ka bauta wa Ubangiji ka mutu ka je wurin Ubangiji ka samu rahamar sa ba? Ka ga ai abu ne wanda ba zai yiwu ba. Kuma sannan ka ce ba za ka karanta littafin Hausa ka koyi yaren ka ba? Ya ake rubutu da yaren ka? Ba za ka karanta littattafai ba? Sannan ka ce ba za ka karanta littattafai ka koyi Turanci ba? Wanda in ka gamu da Turawa, za ka koyi Turanci ba? Ai ba zai yiwu ba. Karanta littattafai ai yana da kyau. Don haka ni ma ina karanta littattafai sosai da sosai. Ni ma abuwacin kar-